Ina sasanta rikici a gurin aiki ta hanyar indai tsakanin mutum biyu ko sama da mutum biyu wanda suka kasance suna faɗa ko cacar baki a tsakaninsu. Zan kawo.

Babban abin da nake lokacin da na kamu da mura shine ina ƙoƙari in sha magani, zan kuma rage mu'amala da shan kayan sanyi. Zan dinga sanya rigar sanyi, zan dinga kwanciya da wuri.